Kana yin waƙa cikin zuciya. A, a nifa waƙa fa bana yi gaskiya. Ban so, ban so, ban soo.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Eh, kana ƙetare wa, kana lankwasa su dai. Koko ka zauna da kyau shine.

Kana sanya safa kullum? A gaskiya ba kullum ba, safa taɓ sai lokacin sanyi ya daɗe ma ban san.

Kana son ɓoɗe taga a ɗaki? Eh ina son buɗe taga a ɗaki saboda in samu iska sosai in ana zafi.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli kuma ina iya kwance ƙulli. Don haka ɗaura ƙulli ai ba wani abu bane mai mamaki.

Ka na iya dafa abinci? Ahhhhh gaskiya a'a, ni fa ban iya ba gaskiya. Matata ta iya dafawa.

Kana iya tsalle igiya? Eh, na iya tsalle-tsalle na igiya sosai ma kam saboda ina iya training da shi don haka na iya.

Kana riƙe riga a aljihun ka wai riƙe riga a aljihu. Kudai hausar taku ma baku iya ba kamarya ka riƙe riga a aljihu.

Yaya kake tafiya zuwa wurarai? Eh ina tafiya wurare, yanzu haka ma daga kasuwa na dawo. Ina zuwa gurare kala da kala.

Wane lokaci na rana kafi so? Ko wane lokaci ina so in ato saboda ko da yaushe zaka yi aiki ka samu kuɗi.

Kana cin salati salat eh ina cin salat kam sosai kam ai salad abu ne mai kyau, akwai daɗi don haka ina so.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Eh, nafi son zama a birni gaskiya. Saboda birni yafi daɗi mai za a yi da ƙauye ana zaman lafiya.

Kana zuwa gidan fim? Ni da nake da cinema a gida. Me zan je gidan fim. Gaskiya inda ni kaina ina so in fara zuwa cinema nan fa.

Kana da dabbar gida? A'a, gaskiya bamu da dabbobi a gidan mu gaskiya. Allah sa dai mu dace dai kawai shine.

Kana fison hawan matakala ko lifta? A'a, na fi son hawan lifta. Me za ka yi da matattakala? Ana zaune ƙalau. Wahala kenan.

Wane irin miya kafi so? Gaskiya ina son miyar taushe sosai don ina jin daɗinta sosai. Gaskiya miyar taushe ai duniya ce.

Yaya kake jure wa zafi? Kai! Ba fa na jure ma zafi ni gaskiya. Saboda zafi da kake gani ba abokina bane. Ina son sanyi, ina son iska gaskiya a koda yaushe.

Yaya kake jira a layi? Kai nifa ba kasafi nake son jiran nan bafa. Sai inji na matsu nagaji gaskiya ban son jire jire fa gaskiya ka.

Kuna da wifi a gida. Eh gaskiya muna da wifi a gida da shi muke connected kuma unlimited ne. Allah ya taimake mu an ƙi ƙarewa subscription ɗin mu, muna ta cin banza.

Kana iya kunna wuta? Hmm ina iya kunna wuta. Wace irin wuta? Wutan lantarki ko wutan murhu ko wutan gas.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ne ina yin aiki tuƙuru, don in samu mafita a rayuwa.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Iyeh, yarinta ke nan. Yarinta dangin hauka. Gaskiya akwai daɗi in kana tuna yarintan ka.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi a banki, yawwa shine biyan buƙata takam saboda haka shine daidai.

Sau nawa kake goga haƙora? Ina goge haƙora sau ɗaya a rana, wata sa'in sau biyu. Amma dai na fiyi sau ɗaya gaskiya. Shi ne gaskiyar magana.

Yaya kake gaishewa a mutane? A'a, ina gaishe da mutane a koda yaushe mana. Ato, hakan ai abu ne mai kyau. Yauwa.

Wane irin nama kake fi so? Hmm, ina son farfesu naman kaji. Dan ni fa gaskiya fa ɗau kwaɗayi nake ji. Ina son inci kaji.

A abincin gargajiya ka fi so, gaskiya ina son dambu sosai. Saboda dambu abinci ne mai daɗi, mai yalwa, mai jin daɗi sosai.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki a duk lokacin da na tashi daga bacci. Don haka ina fara aiki bana wasa da aikina a koda yaushe.